To gaskiya idan aka ce gaskiya, gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata haka ma Hausawa suka ce. Duk yadda kaga rayuwa tana juyawa ka daure ka daure aka gaya ma gaskiya ka ɗauka. Duk wanda ka gani yana faɗi ma gaskiya to masoyinka ne. Kada ka yadda wanda yana faɗi ma gaskiya ka riƙa jin haushi shi. Ka daure ka riƙe mai gaya ma gaskiya a hannu biyu biyu saboda duk duniya ba kada kamar shi. Akwai lokacin da ita kanta gaskiya sai ka nemi wanda zai ringa gaya ma ka rasa. Amma in ka samu dama ka samu wanda zai cema "wance abu kaza ba daidai bane abu kaza daidaine" a matsayin a cikin gaskiyan shi ne yake gayama ta shawara ya kamata ka tsaya ka saurare shi yauwa soyayya ce ta sa yake yi ma wannan abun. Inda ko baya sonka ba zai rinƙa gaya ma gaskiya ba. To ita gaskiya a fili take kawai. Inda ake ganin ta shine a fili shi. In dai gaskiya tana fili to ba wanda ya isa ya ɓoye ta babu shi. Ace ga wani ma ya kwatanta ɓoye gaskiya, gaskiya bai isa ba. Ko an ɓoye ta bs ta ɓoyewa sai ta ganu, za ta ganu. Sannan lokacin da gaskiya take da wuya, lokuta ne da dama. Lokaci na farko da na sani shine lokacin da gaskiya ka mutum ya shiga harkar ƙarya to gaskiya za ta mishi wahala kuma za ta mai wahalan ɗauka. Duk yacce zaka gaya wa mutum gaskiya ba zai yadda ba. Zai ga cewa kawai aiki kamar cutar ce kake yi kamar cheating ɗin shine ba wani shawara kirki kake ba shi ba to me ma zai yi da gaskiyar ka ne? A kan yi duk dai zai ringa ɗauka kawai kamar ma ba wasa ne ko wane abu. To gaskiya a nan in dai har mutum ya ɗauki wannan abun to dole gaskiya ta mishi wahala. Ita kuma gaskiya in ta ba mutum wahala to zaka ga dole shi ke na harkokin shi sun kuma zama sai dai adda sai a hankali. Ah wanda yake abin koyi shi ne mai gaskiya. Sannan wanda ya riƙe ƙarya za ta bashi darasi. Don lokacin da ya fahimci cewa wannan gaskiya ce to zai koyi darasi. Sannan ita gaskiya ɗaya ce duk wanda yaƙita kuwa ɓata zai yi. Yau ace ka ƙi gaskiya to fa sai ka ɓata. Dan haka kawai a riƙi gaskiya guda. Idan mutum ya zo gaskiya ɗaya ce bangaren rayuwar ku da mutane ma da kowa da kowa gaskiya ta zama ɗaya. Sannan kada a sha wahala wajen faɗinta. A daure a daure duk wanda ka gani faɗin gaskiya nan dole ya daure. Wani baya son gaskiyan amma hakan nan za ka daure ka gaya mashi. Ko yana so ko baya so yayi haƙuri kawai. Kai dai gaskiya ce ka faɗi. Ita kuma gaskiya ba ta ɓoyuwa. To wannan ita ce shawaran da zan ba a masu irin wannan case ɗin, gaskiya ɗaya ce kawai. Ai a riƙe gaskiya ɗaya kawai, imma mutum bai riƙe gaskiya ɗaya ba to kanshi ya sani. Amma inka riƙi gaskiya ɗaya to kai kanka ka san cewa wataran za ka samu nasara, wataran za ka samu riba. To Allah dai ya sa mudace. Kuma Allah ya bamu ikon riƙe gaskiya ya bamu ikon kuma cinye jarabawanmu da Ubangiji yake mana. Kuma gaskiya Allah ya bamu ikon cinye wannan gaskiya.

Gaskiya, gaskiya shi al'ada ta sanya tagwaye tana da daɗi. Ko ko in kasa wa ɗanka Hassan da Hussaini za su ji daɗi indai ka haife su ƴan biyu ne. Saboda ruwa tashi muka yi muka ga wannan al'ada kuma muka koya daga iyaye da kuma kakanni. Kuma ba za mu ci gaba da, ba za mu daina yin al'adan nan ba haka za mu yi ta yi. Koya ne, za mu yi ta addu'ar muka yi, za mu yi ta al'adan nan gaskiya. Ko duk yadda za a kai a kawo insha Allahi za mu ci gaba da yadda al'adan nan take kuma ba za mu bari a ɓata da kiwa ba saboda yanayin yanda, saboda yanayin yadda wajen yake tafiya mumin. Gaskiya na ji daɗi sosai da irin wannan kula.

Ah, barka da yau. Yaya sayen kaya yake a da da kuma yanzu? Ah gaskiya tabbas sayan kaya a da, da yanzu ba ɗaya bane ba. Saboda sayan kaya a da da yanzu akwai bambanta-bambanta da dama. A gaskiya sayen kaya na da ya fi sauƙi fiye da na yanzu. Sannan ma kuma sayen kaya na da ya fi, ah yana da kamar yanzu ba a shan wahala kuma fiye da yana. A da in za a sayi kaya akan tafi a ƙasa ko a kan wani abu wanda dai ba za a yi sauri a je ba. Amma yanzu an samu hanyoyin cigaba sun samu abubuwa za a tafi a mashin, za a tafi a mota, za a tafi a jirgi, za a yi fly ma, za a tafi a ko ina a tafi. So ina ake zuwa, so ana zuwa wajaje da dama. Gaskiya ah in zaka saye kaya kana iya zuwa wani gari, kana iya zuwa wata kasuwa, kana iya zuwa wani ƙasa, kana iya zuwa wata unguwa, kuna iya zuwa wani gida haka. Sannan ana ɗaukan lokuta gaskiya. Ah wasu sukan tafi sayan kaya akan yi shekara ma ba a je ba, wasu kuma akan yi wata ɗaya ba a je ba, wasu kuma akan yi sati ɗaya, wasu kwana ɗaya, wasu kuma awanni ne, wasu kuma a lokacin ma za a je. Misali, sayan kaya na jirgi, na jirgin ruwa. Idan za a sayo kaya a jirgin ruwa zuwa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, akan ɗauki wanda jirgin kan ɗauki wata yana tafiya. Wani kuma yake ɗauki sati biyu, wani sati uku, wani ma wata uku zuwa huɗu ɗauka yake yi. Sannan kafin ya je ya dawo. Sannan ah akan misali idan za a sayo kaya a mota, akan ɗauki awanni kamar yanzu daga Mai'aduwa za a je a sayo kaya zuwa Kano. Za a ɗauki kamar awa biyar zuwa da dawowa ko awa shida. Sannan akwai yanayin tafiya kuma ta mashin. Siyen kaya a mashin kamar daga nan zuwa kasuwa za a iya ɗaukan minti talatin zuwa minti arba'in kafin a je a siyo a dawo. Ah gaskiya abin da muke marmari shine inda ake zuwa ana sayan kaya cikin aminci, a dawo lafiya. So wannan abin yana burge ni. Sannan kuma shi duk abin da za a ci transfer ne za a je a sayo kaya. Gaskiya yana da kyau. Sannan su kansu kayan na yanzu gaskiya suna da tsada sosai wasu daga cikin kayan amma akwai kaya masu inganci akwai kuma marasa inganci. Akwai masu inganci akwai marasa inganci. To kaya masu inganci kamar sun fi marasa inganci. Wannan dalilin ne yasa idan zaka saye kaya ka tabbatar da cewa masu inganci ne. Kuma a ina za ka sayi kayan, kuma waye zai ɗauko maka kayan. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a wajen mu gabaɗaya. Sannan mu 'yan kasuwa kamar yanzu za mu siyo masu kasuwan dabbobi. Za mu je mu sayo kaya daga Lagos, daga Niger zuwa Najeriya. Mukan tafi a mota. Mukan ɗauki kusan awa sha huɗu kafin mu je. In muka je, mu kwana a kasuwa taci a sayo kaya masu inganci da kuma kuɗi. A sayo kayayyaki masu sauƙi. Akan ɗauro kayan a taho dasu kuma a ƙara yin wata awa sha huɗu ah sha biyu kunga kusan twenty four hours kenan a zo a kawo kaya. In aka kawo su nan gida Najeriya, idan aka kawo su kuma aka kai su kasuwa aka ɗan fiffidosu, sannan aka saida wanda za a saida aka ƙara wanda za a ƙara. Nan ma ba barinsu za a yi ba sauran da suka yi. A'a, za a tafi ne a tafi a ƙara kai su kamar Lagos ko a kai su River ko a kai su Abuja ko a kai su can Cross River ko dai kudu kudancin Najeriya. Idan aka kai su can ma kuma za a saida su ko wane gari da farashin da ake saida kayan. Tunda yanayin yadda ake biɗan kaya, yanayin dama farashin su. Toh yadda zamu je mu sayo su a niger zamu samu sauƙi fiye da in yadda zamu kawo su nigeria in aka kawo su Najeriya nan Arewa sannan za su yi sauƙi fiye da yadda za a kai su kudu. To uwa uba kuma idan aka kai su kudu to nan fa suke kuɗi. Nan ne za ka ji asalin kuɗi musamman ma ace irin Kirsimeti ta taho ko kuma irin dai ana wani shagali.

To, a gaskiya akwai karin magana da dama waɗanda muke faɗa. Gaskiya ina da karin magana, in zan ware lissafosu suna da yawa to amma zan ɗan lissafu kaɗan daga cikin karin maganar da muka fi yawan ambatawa da kuma ma'anonin su da kuma abin da suke nufi. Da yadda kuma muke faɗin su da yadda muke jin daɗin su. Misali, akwai karin magana ta "In bai ƙi ji ba, ba yaƙi gani ba". Wannan karin magana ce mai muhimmanci kamar tana wa'azantarwa, tana mu-muka nuni da cewa idan har ba ka daina abin da kake ba, to wata rana za ka yi dana sani. Shine "In bai ƙi ji, ba zai ƙi gani ba". Kaga kai ne kake aikata abu, an yi, an yi ka bari, ka ƙi bari to sai a ƙyale ka a ce in ba ka ƙi ji ba baka ƙi gani ba. Kaga in abin ya zo ya cutar da kai, wannan kai ne ka cuci kanka. Sannan akwai karin magana wacce take magana akan "In ban ga ruwa ba na yi shuka?", wannan kai ne misali. Eh.

Bikin rana haihuwa ana yin shi ne idan ranar haihuwa ta zagayo. Kamar misali an haife ni ɗaya ga watan ɗaya dubu biyu da ɗaya to sai ɗaya ga watan ɗaya ta zagayo dubu biyu da ɗaya din shine za a yi biki. To yadda ake yin biki, farko dai idan kafin ranar haihuwa ka ta zo za ka sanar ka faɗi wa ƴan uwa da abokai da ma colleagues gabaki ɗaya ka ce musu to ni dai ɗaya ga watan ɗaya zan ya-- zan yi murna rana haihuwa ta to kowa ya san ranai. Idan ranar ta kusa, za. Da farko dai kafin ranar ta zo kamar yanzu ana saura kwana uku ranai, za ka je ka yi hotuna, ka yi wanka, ka yi hotuna kala kala irin wanda za a je a ɗora a shafuffuka na sada zumunta. To in ka yi hotunan wannan, to ba a tura mutane sai daren rana haihuwa. Kamar yanzu misali ɗaya ga watan ɗaya dubu biyu da ɗaya nake yin murnar rana haihuwa to sai irin ba ɗaya ga watan ɗaya irin ana gobe zan tura, zan tura wa abokai da ƴan uwa da kowa da kowa ince ƙarfe shabiyu tana bugawa daidai da, da ɗaya ga watan ɗaya ta yi to ayi posting ɗina. Sannan kuma bayan na gayyata za'a zo a kama hall ko kuma irin dai wani waje private daban sai ayi cake da ma already an yi kek, da ma tuni an yi kek. An sai lemuka anyi cincin anyi abinci an sa an ɗauko kayan kiɗa da sauran su an kama hol haka komal sai a kira ƴan uwa da ƴan mata da abokan arziki su zo sai ka samu ko budurwarka ko kuma wata dai wadda ka sani haka ta zo a matsayin wadda za ta yanka kek ɗin wannan ta ba ka abaki. To idan aka taho aka tattaru, da farko dai kowa za a yi sa kiɗa kowa ya yi wankan shi sai a zo sai a yanka wannan kek ɗin. Za a yi da, da ma an siyo irin su abunda ake ce wa kaji na manta sunan shi dai wanda yake fashe wannan wanda ake sawa kaman ah knock out, knock out sunayen shi. An siyo shi an sai an sa shi a cikin kek ɗin. Kek ɗin an rubuta sunanka anyi kome anyi decoration an sa kayan kwalliya a hol ɗin da aka kama anyi komai da komai. Kawai da an fara sai, sai kuma masu kallo da kuma ƴan uwan sai su fara "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you" to haka dai za a yi ta haka dai za a yi ta yi kuma har irin ƴan uwa su ne zasu ɗinka wannan ɗin wannan waƙa sai ita budurwartaka ta yanka kek ɗin wannan sai ta ba ka abaki. Shikenan sai ayi taɓi, a yi celebration a sa kiɗa a yi rawa a yi rawa a yi rawa a taka sosai a taya ka murna ƴan uwa su zo a rinka muna taya ka murnar rana haihuwa kana amsa ana taya ka kana amsawa ana maka murna kana amsawa. To bayan wannan kuma wasu daga cikin manyan ƴan'uwanka irin masu kuɗi, masu wani abu sai sukan ba da gudummawa. Wannan ya ce na ba shi kaza, wannan ya ce na ba shi kuɗi kaza, wannan ya ce na ba shi kaza kowa dai da abin da yake ba ka. To nan dai a nan lokacin dai kana iya haɗa kuɗaɗe ma sosai kana iya maida kuɗaɗan da ka kashe ah wajen murnar rana haihuwa. To gaskiya haka ake yi, kuma mu dai gaskiya duk shekara akan yi wannan yan uwa da abokan arziki gaskiya dikka akayi haka kuma ni dai ina, nawa ɗaya ga watan ɗaya dubu biyu da ɗaya nan nake birthday dina. Yanzu haka nan da sabuwar shekara ni ma zanyi tawa. In Allah ya yadda. Zan kira ƴan uwa da abokan arziki da ma dangi da friends abokai da family da kowa da kowa domin a taya ni murnar ranar bikin zagayowar ranar haihuwa ta. Na tabbata da cewa kowa zai zo kuma za a bani gudummawa za a bani haɗin kai ɗari bisa ɗari. In Allah ya yadda.